Eh, gaskiya murya ta ta danganta da a lokacin me nike yi, nike yi shi yake sa in san ya murya ta take. A lokacin ina cikin jan haushi ne, za ka iya jin murya ta ƙasa ƙasa in kuma ba haushi nike ji ba, zaka iya jin murya ta in haushi nike ji ko za ka ji murya ta sama sama, tana da kaifi. Ba haushi za ka ji murya ta ƙasa ƙasa, to ya danganta da me ke amma asalin murya ta gaskiya ba a hankali yake ba. Tana da kaffi, indai murya ta so haka murya ta take. Da kaifi ba a hankali ba ne. Samun kaifin murya ya danganta da me kake yi a lokacin. Ba ka haushi, wani du yanayin amman murya shi ko kuma bai da babba murya, ya danganta a lokacin me yake yi kuma me zai yi. Ya danganta da me yake yi. In a lokacin ba abin da yake yi lafiya lafiya ne, za ka ji murya shi ƙasa ƙasa ko kuma a lokacin ji muryar shi sama sama, ya danganta da me yake yi a lokacin ne za ka ji murya shi ya yi sama sama. So, in da can a lokacin murya ta, ba abin da nike yi za ka ji murya ta ƙasa ƙasa ma ko in kunji, ina magana da ƙarfi to murya ta ta yi, ta yi ina da abin da nike ke nan a lokacin. So murya tayi kaifi wata wane sam, ya danganta. Wani yana da karfin murya in ba abona murya na karfi murya za ka ji murya shi ƙasa ƙasa. Wani ko wata abin, abin nan ko wata abin nan za ka ji murya shi ko da wane lokaci tana sama sama da kaifi saboda shi haka murya shi dama take, wani kuma za ka ji murya shi yana, yana tantance ta, sai abu ya faru wanda ya kamata ya ɗaga murya za ka ga ya ɗaga murya. Kuma bai kamata ya ɗaga murya za ka ji murya shi ƙasa ƙasa nan so da bai saba ba. Ya saba ne da magana a hankali sai dai kuma ba ko murya shi a hankali ɗan ba ne saboda abin da bai kama kai ihu ba. Sai ka ranga ihu ko kuma ka ji murya ka ta yi kaifi, to ka ga wannan wannan abu ne daban. Amman ko in de abu ya kama ne wanda zakai ihu za a ji muryarka tayi kaifi to kaga dole za'a ji muryarka tayi kaifi a wanna lokaci so haka abin yake, ya danganta da me aka ma mi kake so ka yi a lokacin. Shi ne zai sa muryar ka ta yi kaifi bawai haka nan kuwa a ji murya ka ta yi kaifi wannan ganan haka ai baya amfani ya ce a ji murya ka tana ta kaifi. A to kuma ba wani abu tayi game me da yake sa muryar ka kaifi.

Kuɗin watan hmn kuɗin wutan lantarki na? A'a, ni bana biya wata-wata. Ina da mita ne, so wani samu ma ya danganta watan. Wani watan na ci kuɗi da yawa, wani watan baran ci kuɗi da yawa. To ya danganta. Watan ma in nace zan lissafa sai in ci kuɗi ya fi fiye da dubu goma. Wani watan kuma barai kai dubu goma ba, wani bai fi dubu biyar ba, wani ma watan dubu sha biyar. So ya danganta da yanike yin aiki da wutan. Amma na samun ni bana yin aiki da wuta haka sosai. Sai ɗan daidai da wutan. Bana wani ɓata makaina lokaci ko kuwa ina damun kaina sai na yi amfani da wutan sosai. So saboda yanayi ni a wata ya danganta yanayin amfani da wuta na. Bana biyan wata-wata saboda ina da mita ne. Mita ya danganta yanayin da kake amfani da wutan. Wani watan da ka yi amfani da wuta da yawa ko kuma kake da aiki ka yi amfani da shi da yawa, za ka ci kuɗi kenan da yawa. Abin nan da muke amfani da mita da wutan lantarki ba wata-wata ba ne. Ko da wane lokaci zan iya biya yanayin wuta na yanayin da nake shan kuɗin wutan. In na sha, in na, in na yi amfani da wuta da yawa, zan ci kuɗi da yawa. In na yi amfani da wuta kaɗan, zan ci, zan ci kuɗi kaɗan. So a wata-wata ya danganta da yanake amfani da wutan. Ko na sa amfani da shi da yawa, ko kusa. Nan wutan lantarki ba ma iya daga nawa za ka rangar biya yanayin amfanin ka, yanayin kuɗin da za ka kashe a rana. So ko da yaushe ya danganta da ya ka yi amfani da wuta. Ka yi amfani da wuta da yawa, za ka ci kuɗi da yawa. Ka yi amfani da wuta kaɗan, da yanayi amfani da, da wutan ne fan ka ko kuwa da wuta. Wani haka abin yake. Ana yi da kuɗi kaɗan ka kuɗi kaɗan. Amfani da shi da yawa ka ga abu da yawa. So haka yake. Eh bawai ana cewa duk wata ga abin da za ka yi amfani da shi, ba ya danganta da ya ka yi amfani da wutan. So.

Eh, gaskiya ya danganta. Ni bana duba kalanda in kaga na duba kalanda. Ji yanda kika gama sa, ki dinga rike ginɗin mana. Sai kin je kin gama sa hanu kuma ki dinga ruko tsintsiya anjima. Tsa, safiya ya danganta da wane irin abu nike a lokacin. Wata rana za ka ga ni ba aikin wata-wata nike yi ba balantala in ta duba kalanda kullum ba. Ya danganta da me nike a lokacin. Wani sa'a ka ga ina aikin ba aikin wata-wata nike yi ba. Shi yasa ban cika son ina duba kalanda kullum ba. Dan ni ba aikin wata-wata nike yi ba. Ina duba kalanda sai dai in wani abu ya faru wanda ya kamata in duba don saboda in sani in yi amfani da shi. Amma ni duba kalanda na kullum ban cika ba. Saboda ni na duba kamar duba wata kamar yawanci masu aikin wata-wata ne su suka fi amfani da kalanda kuma suna duba. Ni kuma ba aikin wata-wata nike shiyasa ni bana damuwa da duba kalanda kullum. Se dai abin da na sani kawai, in abu ta kama ko kuma aiki ya biyo ta dole sai ka duba kalanda saboda ka sani kayi amfani da shi. Sai in duba, na yi amfani da shi amma haka nan? Ni bana duba kalanda kullum sai dai in aiki ya biyo takan shi. Aiki ko be biyo takanshi ba, ba ruwa na da duba kalanda. Haka nike a wuraren duba kalanda. Ba koyaushe nike duba kalanda ba. Koda in wani abu ya kama wanda ya kama dole sai na duba kalanda shine nike duba kalanda. Ko kuma abu ya kama ba zan duba kalanda ba. Ni bana duba kalanda ba ruwa na da duba kalanda. Haka nike a game da duba kalanda. Abu ya kama wanda dai dole sai na duba kalanda. Ni ina da daman duba kalanda kullum. Ba, zan ba bana koyarwa, bana zuwa makaranta sai dai aikin hannu. In kuma in anyi alkawari ne cewa rana kaza rana kaza zakai kaza toh wannan daban kaga dole ayi amfani da duba kalanda saboda alkawari. Kuma aikin kaza ana sauri zai ce to ayi gaskiya bari mu duba kalanda mu tabbata. Yana yanayin saurin aikin yake. Abin da yake se mu duba kalanda yake yi.

Eh ni ko wanne abinci, abinci ko wanne abinci, ba abincinda bana so har inda ana ci wanna abincin har inda ance ana cin shi ni ina sonshi. Gaskiya abincin da ba'a cinshi ne kawai nima bana ci. Kuma a ƙasa ta Najeriya har inda ana cinshi ni zan iya cinshi. Amma dole ae aƙwai abincinda kafi so. Ina son tuwo, ina son shinkafa. Waɗannan guda biyun daman sune nafi so da shinkafa amma duk kowane abinci har inda za'a sa a baki aci ni bana zaban abinci in zan cishi. Abincinda ba'a ci shine kaɗai bana ci amma tuwo da shinkafa shine abincin da ake yau da kullum gaskiya kuma ina cinshi sosia ina son shi. Am bani zan ci shi kuma ba tare da wani samun wani damuwa ba gaskiya. Ina san wannan abincinan guda biyu tuwo da shinkafa ba'a taɓa bani suna ce kome nake ko rashin lafiya nake yi ko ina da lafiya wannan abincin guda biyun bana ina cinsu.

Eh, sabon inda nake kallon agogo ya danganta da me zanyi a lokacin. In ka ga na kalla agogo to ina da muhimmin abu da zan yi amma haka nan kwarai ba abin da zanyi ba, abin da nake yi gaskiya bana kallon agogo. Duba agogo, ni ban cika son na duba agogo ba. Dan ni na ɗauki duba agogo, sai kana da abun mai mahimmanci haka namara ka dinga duba agogo. Inde kana da abun da zakayi ko daman ka sa lokaci to shine zai sa ka ka dinga duba agogo ko da wane lokaci. Ni wani saa, an sai a wuni ma ban duba agogo ba wani sa'an so biyu, wani sa'an so uku. Ya danganta da yanayin aikin da yana yi, shirya aikin da zanyi da agogo. Indai ba wani shirya aiki ne mai mahimmanci ba, ban cika son ina duba agogo ba amma ko indai akwai abubuwan da na shirya, na riga na ɗauka mai lokaci cewa zan yi amfani da agogo a lokacin to zan yi ƙoƙari amfani da shi in duba agogo saboda na riga na san nan lokacin zan duba agogo. Ma idan ba haka ba, ni ban cika son na duba agogo ba saboda ina ganin duba agogo kowane lokaci ba, bata wani lokaci ne indai baza kayi amfani da shi ba. Ai gwanda indai zaka yi abu, ka yi abu ko kuma ka samu kanka lokaci cewa zuwa lokaci kaza ko zuwa lokaci kaza da kaza zan yi abu kaza. Akwai abin da zai saka naman duba agogo, maybe ka riga maybe aƙalla ka ce ƙarfe kaza zuwa kaza zan je wani wuri. Ƙarfe kaza zuwa kaza zan je wani wuri ko kuma wannan aikin da nake yi aƙalla ina so ya ɗauke ni minti kaza. To ka ga dole zai saka ka duba agogo kuma daga ƙarfe kaza zuwa kaza ya kamata in yi abu kaza, kama lokaci kaza ya yi saboda akwai abubuwa na gaba da zan yi. To akwai dama wanda in ranan ka tashi, ka tsattsara wa kanka lokaci cewa daga ƙarfe goma zuwa ƙarfe, ƙarfe ɗaya daman zan yi abu kaza saboda kar a samu sabanin lokaci to shine sai ya saka duba agogo. Riga amma dai haka ba komai ba abin da zakayi. Gaskiya ban cika son na duba agogo ba.

Eh ya danganta. Da yana yin ya, zan yi in jure ma zafi. In jure ma zafi shine kawai in nema a cikin ɗaki nake, in fito waje, na je na ji waje bai mun ba. Shine in ɗauki ruwa in watsa amma ni bana wani jure ma zafi, cewa ga zafi na damuna, sai in ce ina jure ma zafi. A'a zan nema abu mai sanyi ne. In wanda ya kamata in sha abu mai sanyi ne zan sha. Ya kamata in tuɓe riga ne zan tuɓe riga. In je unguwan da ba zafi. Jure ma wani zafi cewa dan sau daga zafi in jure ba. Bana jure ma zafi. Jure ma zafina shine in samu, me, in samu yaza in yi in ji sanyi. Duk wani abu akasin haka da zai sa na in ji sanyi. In ji daɗin rayuwata. Ba wani jure mai. Jurewan da kawai na sani shine in samu in ji sanyi in ban ji sanyi ba. Duk wani jurewa da za ka yi magana a kai, gaskiya ni bazan yarda da shi ba. Jurewa na kawai shine in samu abu mai sanyi, in nemi yaza in yi in ji sanyi. A ganina ma zafi ba abin jurewa bane. Zafi abin da zaka nema mafita ne dan sau da ka ji sanyi. Ba wai ka ce za ka jure ma zafi ba kuma gashi ka na jin zafi. Sai ka ce za ka jure mai sabida, ga iri-iri ka na jin zafi sai ka jure wa zafi. Ba na jure mazafi. Ba na jure ko ɗaya ba na jure mazafi. Abin da na sani da zafi shine san ya zanyi in ji sanyi. Neman ma kai na mafita na jin sanyi. Kuma ba ruwa na da wani jin, ya zan jure mai. Ba na jure ma zafi. Jure m zafina shine in wanka, ko in tuɓe riga, in nemi gu mai sanyi. Da yaza abu mai sanyi. Na kullum ina jin zafi. Wai sannan in ce bari in jure mai. A'a jure mai ɗin da na sani shine sama abu mai sanyi kawai. Shine mafita abun zafi ne ni a guna. Wani mafita ɗaya ce wannan.

Yan abubuwan da nake so da za a sha gaskiya suna da wanda na fi so ya danganta wane irin abu ne. Da yawancin abin sha gaskiya ina son shi sosai. Ni abin sha aguna na gaskiya abun so ne. Duk wani abu da za a sha gaskiya, duk wani abu sha aguna gaskiya abin so ne sosai. Wani abin sha inda za a ci wannan abin sha ne ina son shi. Kuma ina shan shi indai za a sha a sa a baki. Saboda ni a guna duk wani abin sha indai ba wani abu da zai sa ni cutar da lafiya na bane. Kaman sun nemo ruwan kwalba duk wani irin launin lemu wanda ake sha a ji daɗi, ni ma ina sha ba tara da wani ɓatan lokaci ba. Saboda amma ba wani, wani abin sha na lemu, na kwalba ne, na abin da indai wani, ni dai abin da zai tashi dai ace maka wannan abin da ba zan sha ba. Amma ruwa ne, abin ruwa ne, na kwalba, na roba, dukan su ina sha indai zan samu. To ba wani abin ruwa wanda ya kama inda ake sha ba wai giya ba da ba zan sha ba. Na ruwa ne, na kwalba ne, na koma ne duk ina sha.

Eh, ni ko yana da, ah, zama a birni ko ƙauye ya danganta da wanne irin kasuwanci kake miƙa ke. In zama a ƙauye zai sa ka samu abin da kake so. Ka ci kasuwancin ka, ka samu kuɗin ka, lafiya lau. Zan fish in zauna a ƙauye inda a birni zai sani in samu kuɗi. Kasuwanci na akwanciyan hankali. Babu abin da zai hana na zama a birni. To zama a gurare ya danganta da guraren. Menene gun da ka zauna, menene ya fi ma ka na jin daɗi ba tare da ka sha wuya ba. To duk gunda da zaka zauna ka sha wuya ai ba gun zama bane amma duk gunda da kuka zauna ka ji daɗi, kana kasuwanci shine gun zama. Birni ko ƙauye duk guraren da za ka zauna kai kasuwanci ka samu kuɗi da jin daɗi ba gurin da baran iya zaunawaba. Ƙauye ne, birni ne ko a ina ne a cikin ƙauye ko a ina ne a cikin birni har in ni zan ji daɗi zan zauna ba tare da wani takura ko wani abu de. Waɗannan guraren guda biyu, da ƙauye da birni, ba guraren da bari in ya zauna ba. Don ni a tunanin duk guraren ko abin da yake samuntin yake zama a ƙauye ko birni shine na farko samun jin daɗi don kuma samun kuɗi. Don saboda samun kuɗi shine yasa aka ƙara samun jin daɗi. Duk da kuɗi da jin daɗi sukan iya zuwa daban daban. Za ka iya samun kuɗi ba ka jin daɗin gun kana, kan fuskantar bara zana amma ko inda, inda dai za ka sami duka biyun ko a ina zan zauna. Kudi ne zaman lafiya daga guraren nan guda biyun zan iya zama, birni da ƙauye. Inde guraren da zan samu kuɗi ba bara zana na lafiya, rashin lafiya. In zauna lafiya zan samu kuɗi, zan yi harkokina. Duk guraren zan iya zama dukka, ƙauye, birni ko ina ne indai har dai har ma ƙasar da ba ƙasata ba. Tsakanin ma ƙauye da birni, har indai ce eh wannan ba ƙasata bane. To ma zan iya zauna har inda shi zai sa in samu kuɗi, samun lafiya. To ba abin da zai hana na zama a cikin duka wannan guraren. Ƙauye ne, birni ne inda sun dai su sa ni in samu kuɗi in samu zaman lafiya. To ba abin da zai hana na zama ko ban zauna ba shine bana samun kuɗi, bana zaman lafiya a gurara. Amma indai waɗannan guraren abu guda biyu, na samu kuɗi ina samu zaman lafiya to ba abin da zai hana nali zama a wannan guraren. Waɗanne ko ba zai sa ni baran zauna ba a ƙauye ko birni ba shine in ban samu kuɗi ko in samu duk gun da zan samu kuɗi kuma yin aiki da zaman lafiya. To a guje zan zauna guraren ba tare da ɓacin lokaci ko wani abu ba. Ina tare ina zama a guraren ko motsa bari yi ba ma a guraren ko daga nan zuwa can.

A na farko, ina son ba da kyautan kaya, kyautan takalmi, kyautan kuɗi. Abu biyar ɗina na ina ba da kyautarsu sosai. Amma kuma wani sa'in ya danganta da wa za ka ba mawa kyautan. Akwai wanda kai kana kallon shi ka san a lokacin kyautan kuɗi yake so. Ba kyautan kaya ba, ba kyautan takalmi ba. Akwai wanda kana ganin shi ka san kyautan takalmi yake so, shi ne matsalar shi. To sai ka ba shi. Wani kuma kyautar riga kawai yana bukata. Sai ka ba shi. Wani kuma duka kuɗi ne, abinci ne, kayan takalmi duka inda za ka ba shi zai so kuma zai ji daɗi, zai amfani da shi cikin kwanciyar hankali ba tare da ya samu matsala ba. Shi wani duka wa'in nan abubuwan shi ne matsalan shi. Kyautan kuɗi, kyautan takalmi duka. Akwai wanda basu ne matsalan shi, da yake so ga wani. Amma cikin wannan kyautan abubuwan ba abin da yake so kyautan kuɗi kyautan kaya ko kuma shi yake so. In kabashi wannan kyautan abubuwan ba. Duka wannan kyautan abubuwa. Ko kuma duk yana bukatansu yana son ka ba shi. Ba kuɗi ba, ba kaya ba, ba ko wane. Indai wannan kyautan abubuwa ne ka ba shi zai soma. Wani ko in kabashi kyautan kuɗi maybe shi ba kuɗin yake buƙata, da zai biya kuma mutum. Kaga ka ba shi kuɗi bai amsa ba. Wani kuma ba shi kuɗin maybe in ka ba shi ma bazai siyan mai maybe takalmin da za ka ba shi. In da kai ka ba shi takalman ba kuma bazai siyan mai kaya ba. To in ya lura, lura sai ya ga to gwanda ma ka ba shi kyautan kayan. Sabodai yasan indai ba kuɗin da za ka ba shi zai fi na ko na sai kai su siyan kayan bane. Kai kuma ko kuma ba ka da halin ba shi kuɗin da zai siya abin da kyautan da zai siya kayan ko kuma ya siya takalmin kaga ko ka ba shi kuɗin bazai mai amfani akan ka sayan mai kayan ko kuma ka ba shi kyautan kaya ba. Shiyasa ya danganta da ya ka duba mutum wannan wannene. Buƙata ya kawo ma sai ka duba da wani bazai gayama cewa ga abinda yake so ba. Yana son ka mai kyauta. Kai ne za ka duba. Menene ya kamata ya cancanta ka ba shi kyauta. Sai ka ba shi kyauta don saboda ya ji daɗi. Amma zai san eh ka mai kyauta ka ba shi abin da yake so. Wani kuma duk yanda za ka yi da shi bazai taɓa gayamaka ga abin da yake so ka ba shi kyauta ba. Sai dai kai ne za ka duba ka ga eh ga abin da ya kamata ka ba shi kyauta. Sai ka ba shi kyauta. Na wani ko kwana za kuyi dashi bazai taɓa gayama wa ni ga abin da yake so ba. Kai ne za ka duba ka ga eh ya kamata in ba shi kyautan abu ka za. To sai ka ba shi sai an sa ya ji daɗi da hannu bibbiyu. Amma duk yan da za ka yi da shi bazai taɓa gaya maka ga abin da yake so ka ba shi kyauta ba. Ya danganta da ya mutum yake wani irin kyauta yake so. Sai ka samu ka duba ka ba shi kyautar sa saboda ya ji daɗi.

A'a, inda ya danganta da wane irin lokaci ake. In ana lokacin zafi ne ka ji ba sai an ga yamma ba, kai ka san za ka sa gudu mai ƙarfi ne na yawan da saboda ka a saba matsala saboda ka samu ka ji sanyi kai maganin zafi. In ko ana cikin sanyi ba, dun ka ga ba dole ba ka buƙatan sai ka ƙura fanka saboda ƙaƙarruwar fanka ba zai iya ja ma wani ciwo saboda a lokacin da ya kamata ka ƙara ba to shi ƙara gudun fanka. Yanayin gudun fanka ya danganta da wane yanayi ake. Lokacin zafi dai ba sai an ga yamma ba ya kamata ka ƙara gudun fanka sosai saboda ka ji daɗin fanka ka ɗan ji sanyi sanyi. Shi kuma lokacin zafi in sanyi ko a tsam wani sa'inma ba sai ka kunna ba. In kuma dole he ka kunna saboda wai yanzu saurayi ko yanzu abubuwa sai ka ɗan kunna shi gudan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan da bari dame ka ba, bari ta ƙurama ba. Ka sance wa ai ka nan fanna a han ka ne saboda ka yi maganin wani abubuwa idan saboda lokacin ruwa ne shi ma ka sanyi ba ka buƙatan wani gudun fanka sosai. Amma ka ga lokacin zafi dole ka na gudun, ka na son amfani da ka ji sanyi dole ba ka ƙara duk wani abuda inka yi amfani da shi. Yi gudu sosai don saboda ka yi maganin sanyin ko zafin to ya danganta. Shi ƙara gudun fanka da son gudun fanka ya danganta da wane yanayi ka ke, me ka ke yi a lokacin wani ka yi wani lo-- wani yanayi ne, yanayin zafi ne, yanayin ruwa ne, yanayin ɗan sanyi sanyi duk da a lokacin sanyi za ka iya ɗan ganin zafizafi kaɗan. To shi ne sai ka yi amfani da wannan gudun fankan ba sosai ba tun da ba wai lokacin zafi bane sosai. Lokacin ruwa ma kasan ana ɗan yin zafi kaɗan kaɗan amma ba sosai ba to shi ma sai ka yi amfani da lokacin kaɗan zafin ka kaɗan da ka gan an fara ruwan sanyi yayi sai ka ma iya kashiwa ba ma rage gudun ba. Kuma ka ji garin shi dai ba yi ruwa ba shi kuma ba wa yayi sanyi sanyi shi kuma ba zafi zafi sosai. Dan daidai ne sai ka ɗan ƙara gudun fankan ka kaɗan dan daidai yadda kai kanka kai ka san ba kai daiwa ba wanda zai zo ya zama mura ko wani ciwo ba. To shi ƙara gudun fanka da yanayin son fankan ka ya danganta da yanayin da ake ciki. Yanayin da ake ciki zai ba ka yadda za ka so gudun fanka amma ba ko da wani lokaci ba. Diddawancin mutane akwai wanda su ba ruwan su zafi ne sanyi ne. Ba ruwansu sude su ji fanka na gudu. Shi ne kawai burin su. To amma mafi yawancin mutane abin da yafi yawa da shi ake amfani don wani ma zafin nan sai ce shi yana son zafin amma ba a samun su da yawa. Yawancin mutane wanda basa son zafi sun fi yawa. To dole ana amfani ne da abin da yawancin mutane suka fi so. Don wani diyan da za ka yi da shi, ba zai ce ma shi zafin nan yake so amma mutane ɗaya ɗaya ɗaya ne. Wani diyan da za ka yi da shi ya ce ma sanyin ba mutane da ya san ba son sanyi. Diyan da za ka yi zai ce ma lokacin ruwa ne. Diyan da za ka yi da shi ya ce ma lokacin ruwa na ko diyan da zai ce beso shi ko kaɗan besan lokacin ruwa to ya danganta da lokacin da abin da mutane suke so da kuma abin da jikin ka yake so ya fi so.

Lallaba da bargo? Ai dole lallaba da bargo. Saboda lallaba da bargo, hakanan dai ba ana zafi zaka lullube da bargo ba. To lallaba da bargo shi ma ya danganta da wane lokaci kuke. Lokacin dai sanyi bara ka samu ka fara lulluɓe kanka. Ko sanyi, zafi ko baza ayi ba za ka lulluɓe kanka da bargo ba. Gaskiya, ni ba na lulluɓe kai na da bargo don saboda yanzu muna lokacin zafi ne, lulluɓe bargo ya danganta da wane lokaci ake. Amma mafi yawancin mutane suna amfani da, da yanayi. Haka nan dai bara aka gama tiyana zafi, ko ana jin zafi, ko ana ɗan yi mai ya ɗan samu ɗan iska. Kai sai ka samu kanka ka lulluɓe kanka da bargo, kai ma ka san kai da kanka ma ba kama kanka adalci ba. Ballantana wani zaka iya jawo ma kanka ciwo. Amma in lokacin ko sanyi ne za ka ga ka lulluɓe kanka da bargo, shikin kwanciyar hankali ba wani takura ba wanda ya dame ka. Saboda lokacin shi ne ka lulluɓe saboda kai kanka in ba ka lulluɓe ba a lokacin zaka iya samu wani matsala na cuta ko wani ciwo a sanadiyan sanyi. Don wani jikin shi bai san sanyi, wani kuma ko za ka ga bai lulluɓe kanshi da bargo. Yawancin mutane gaskiya sun fi lulluɓe kansu da bargo a lokacin sanyi. Duk wani abu da za ka yi misali da shi, za ka yi misali da shi abin da yawancin mutane suke yi. Wani za ka ga ma lokacin sanyi sai ya tuɓe ma kayan ya yi barcin shi zai ce bazai taɓa iya sa kaya ba ma duk kowane lokaci ake lokacin sanyi ne, lokacin ruwa ne, lokacin zafi ne. Shi abin da ya fi sani ma kawai, shine ya tuɓe kayan shi kawai. Shi jikin shi bai san wani lokacin zafi ba, bai san lokacin sanyi ba. Amma yawancin mutane gaskiya a cikin kashi ɗari mutum biyu ne ko uku za a samu wanda suke da irin wannan jikin. Toh kaga ai baza a sasu cikin lissafi ba. Mutanen da suka fi yawa da shi za a yi amfani. Saboda yawanci za ka ga sunfi amfani da lokaci, in lokacin zafi ne su lulluɓe, in lokacin sanyi ne ba za su lulluɓe. In lokacin zafi ba za su lulluɓe ba, lokacin sanyi su lulluɓe kansu da bargo ko kuma sa rigar sanyi. Toh ya danganta da yanayin lokaci. Wani in ba lokaci ba ne, lokacin sanyi ko lokacin ruwa ba, ba ruwan su da lulluɓe bargo shine na lokacin guda biyu, lokacin sanyi, lokacin ruwa. Za ka ga lokacin lulluɓe kai da bargo ne saboda lokutan za ka ji sanyi a gadi. Amma mafi yawancin mutane abin da suke amfani yake nan. Wannan lokacin zai yi wuya mutum bai lulluɓe kanshi da bargo, lulluɓe kanshi da zani. Zai iya sa kuma rigar sanyi don saboda kariya ga sanyi da lafiyar jikin shi.

Aha! Eh, eh, eh. Saboda gaskiya gabatar da rahoto ya danganta wane irin aiki kake. Duk wanda zakaga ya gabatar da rahoto ya je ya koya ne. Ya yi makaranta, ya yi makarantar ɗan jarida. To in baka yi makarantar ɗan jarida ba, to bara ka iya gabatar da rahoto ba. Amma wani ko bai yi makaranta ba zai ɗan iya yin rahoto amma dai za a ɗanci shi ɗan gyara gyara. Amma yawanci mutanen da suke gabatar da rahoto ba tare da samun matsala ba na farko shine kaje ka koya. Kai ma hankali ba tare da an samu matsala ba. Dan so da kana da ƙwarewa a gabatar da rahoto amma hakanan ba ƙwarewa ba makaranta a kan shi. Hakanan kawai yanzu ya a ce ka fara gabatar da rubutu. Dan duk irin wannan abin da ya gabata gabatar da rahoto sai ka yi makaranta a kan shi kuma ka koya a kan shi. Hakanan kuwa bara ka zo ka fara gabatar da rahoto ba. Ni bazan iya gabatar da rahoto ba don banyi makaranta a kan gabatar da rahoto ba. Makarantana shine kan aikina. Abin da kawai na san zan iya shine aikin hannu. Duka wayonsu za su iya gabatar kuma suna aikin hannunsu. Haɗa abubuwa guda biyu ni dai banyi makaranta a kan gabatar da rahoto ba. Makarantar da na yi shine kawai. Makarantar da na yi amma makarantan ina naɗa. Makarantar da na yi shine kawai a kan. Makarantar da nayi shine akan yin aikin hannu amma ban yi makaranta a kan wanne gabatar da rahoto ba. Sabida haka ni bani iya gabatar da rahoto ba. Saboda ban da wani ƙwarewa ko masaniya kan gaba. Ƙwarewa na kuwa da masani sai dai in ga wayonsu suna gabatar da rahoton amma ba cin haka. Bana da wani masaniya a kan gabatar da rahoto sai dai in ga ana yi ina kallo. Shine masaniyar da na sani akan gabatar da rahoto. Wato shi bansan komai akan gabatar da rahoto ba. Dan ni a sani na ko a tunani na, na san gabatar da rahoto. Abin da nayi sai ka yi makaranta. Ba cin makaranta kuma kana da ƙwarewa a kai shi. Abin biyun nan dole kayi amfani da shi. Ni a ganina kenan ba ka da ƙwarewa ba kuma ba ka yi makaranta a kan shi ba. Ni na ganina ba abin da za ka ga kuma bara ma ba ka da man gabatar da rahoto ba. Dan dai ba ka da masaniya a kan shi. Ba ka da ƙwarewa ba, ba ka yi makaranta ba, ba ka yi komai ba. Gaskiya a ganina ba abin, ba bara, bara ma ba ka iya gabatar da rahoto ba amma da zaran ka yi makaranta kuma kana da masaniya a kan shi. Ina ganin sauki ne a baka za ka gabatar da rahoto ba tare da wani samun, samun wani sabani ko wani abu ba. So ni abunda na lura dashi ke nan kuma na san ya na faruwa. To ba ka da masaniya, ba ka da ƙwarewa ba wani abu ma wane gabatar da rahoto.

Aaa kalman siri ya danganta da wanda yake saka. Me yake karɓuwa, me yake saka. Kiyaye kalman siri ya danganta me wannan yake sawa. Kuma ya kamata su fito ba. Kiyaye kalman siri ya danganta da wani mabibuƙatan sirri da wani abu. Kiyaye kalman siri ne ina da shi sosai amma ya danganta wane irin kiyaye kalman siri da wane abun bibuƙatan ki sirri. Dan sirrin shi zai iya zama ɓarna ne don rufin asiri ka riƙe sirri amma ina da kiyaye kalman siri sosai. Inde nasan shi kalman sirrin kiyaye shi shine zai zama mafi alkairi da abun amfani. Amman ko ba abun amfani bane, ni gaskiya bana amfani da shi. Ina kiyaye kalman siri toh ne ina tunani na kiyaye shi abun amfani, indai kiyaye shi ba abun amfani bane, gaskiya bana amfani da shi. Kiyaye kalman sirri na gona shine ya sai yazmaa kiyaye shi ne abun amfani. Amma ba amfani, ba amfanin kiyaye shi gaskiya.

Wayan da nake amfani dashi. Infinix ne, anace wa wayar nan Infinix ne. Infinix Smart 10 Plus shi nake amfani dashi. Ina jin daɗin amfani da shi don komai danake so yana min. Batare da samun wani matsala ba. Duk wani abu danake so inyi amfani da wa yana magance min komai. Gun sauƙin. Me yake duba mai? Daman komai naki ba zakiyi cikin natsuwa ba. Barbar kawai zaki dinga yi fa. To Infinix ne nake amfani dashi. Agasiya inajin daɗin amfani da wannan Infinix ɗin sosai. Yana mun duka abubuwan danake so. Gun, kiran wayane komai dakomai da yawancin abubuwa dashi nake. Inajin dadinshi ba tare da samun wani matsala ba. Shine na farko muyi waya dashi. Gun, hawa yanan gizo yana mun sauri, sauri, sauri. Gasiya yana baya, yana bani abinda nakeso. Ba yabani wani ciwon kai game dashi. Duk wani abu daya kama da sauri, sauri inayin sauri, sauri ba tare da samun wani matsala dashi ba. Gasiya inajin daɗin amfani da wayar nan. Shine wayar danake amfani dashi Infinix Smart 10 Plus. 10 Plus shine nake amfani dashi kuma yana burgeni. Yana mun duka abinda nakeso. Bana samun wani rabuwa dashi saboda yana mun komai da nakeso. Ina jin daɗin amfani da wayar ba tare da samun wani matsala ba. Tun sanda nake amfani da wayar ban samu wani matsala tattare dashi. Tun sanda nake amfani da wayar gasiya cikin kwanciyar hankali nake amfani da wayar b tare da samun wani matsala ba. Gaskiya cikin ƙa'idar kwance ina amfani dashi baya mun komai. Bana samun matsala komai inda ina amfani da wannan wayar nan. Bida komai inayi cikin kwanciyar hankali ba tare da samun wani matsala ba. Da sauran network komai da komai.

Kana son ɗaukar hotuna? A gaskiya ni ina son ɗaukar hotuna amma a danganta da wani lokaci, ban cika son ɗaukar hotuna ko da wane lokaci ba. Ɗaukar hotuna na yana da lokacin da nike ɗauka ba ko da wane lokaci nike ɗaukar hotuna ba. Wani sa'an ina ɗaukar hotuna in nayi wanka. In nayi wanka ina ɗan ɗaukan hoto saboda in ga yanayi na yi kyau saboda ni ma har disan da naga hoton zan dinga jin daɗi. Amma a ce ko da yaushe dinga ɗaukan hotuna, gaskiya ba ko da yaushe nike ɗauka. Don so da ɗaukan hoto yana da bala'in kyau don so da ajiyar tarihi. In nayi wanka ina ɗan ɗaukan hoto saboda in ga yanayi na yi kyau saboda ni ma har disan da naga hoton zan dinga jin daɗi. Kai kan ka zaka ji daɗi in ka ga hoton. Amma ba ko da wani lokaci ba kawai kata ɗaukan hoto kawai wanda bai da aikin yi.